Dangantakar mu da abokan aiki ta kasance mu'amala mai kyau, kuma a bari yabawa wa kowa domin muna farin ciki da alaƙar da ke tsakanin mu.

Yanayin da nake bi wajen kula da gashina shine ina tsaftace shaƙa wajen tacewa da wanke shi sannan in shafa mai mai. Haka dai shine yanayin da nafi kula da gashi.

Eh, abubuwan da nake tunawa a lokacin yarintana suna da yawa. Mussaman ma lokacin da muke zuwa makaranta tare da abokanai na muke gudanar da wasanni. Wannan abun ina tunashi sosai.

Abincin da yake sa ni ina jin daɗi shine irin abincin mu na gargajiya kamar fate, ƙuli ƙuli, dankali, rogo da ƙuli. Irin wayannan abinci sune nake jin daɗi.

Eh, babban burin mu a aiki bai wuce mu ga yadda mutane suke koya kuma suke kasancewa sun iya ba. Wannan shine babban burin mu, koyar da mutane domin ci gaban al'umma.

Eh, a lokacin da ake ruwan sama, na kan riƙe lema haka ko kuma na yi amfani da rigar ruwa ta leda domin guje wa dukan ruwa.